Ai idan ina da uzuri ne mai sauri nakan yi amfani da tasi. Zan iya ɗauka ma drop na tassi domin samun biyan bukata. Amma idan tafiyar ba ta gaggawa ba ce, na kan haw bos a mafi yawan lokuta. Duk da cewa ban cika ma hawa tasi ko bos din ba domin ina hawa amfani da mashin dina wajen yin zirga-zirga.

Eh wurin aikin mu yana da tsari na kamar yadda kowane ma'aikata yake. Yana da tsarin yadda ake bi wajen aiwatar da ayyuka, da yadda kuma ake fuskantar kostoma, yayin gudanar da aiki, a sannan kuma da yadda yara waɗanda suke ƙarƙashin koyo na sana'a suke bi da ƙa'idojin fitowa da kuma ƙa'ida na lokacin tashi. Kamar yadda kowane sauran ma'aikata yake gudanar da nashi aiki.